Babban abun da yake sa ni farin ciki, in koma gida, in tarar da iyayena suna cikin farin ciki, sai in ji ni kaina ina dariya. Ina farin ciki marar misaltuwa sobida na same su ah cikin kwanciyar hankali da ƙoshin lafiya.

Gaskiya idan har na tashi daga aiki bana yadda bana ƙara sakewa in yi wani aiki har sai lokacin nan da yake da ya dace ya yi sannan nake ƙara zuwa in yi wani aiki.

Gaskiya bana cin tafarnuwa kuma bana amfani da ita. Amma sai dai idan har a cikin magani ta zo, to shine zan iya amfani da ita. Saboda warinta mutane basa so da yanayin yadda take a cikin ɗan adam.

Wannan shi ne abin da na fi yi a koda yaushe. Duk wani abu wanda ya shafi kuɗi na gidan haya, na makaranta da duk wani abu da zan yi da muhimmanci in dai har ya shafi kuɗi to da wayana nake amfani da shi domin in tura mutane kuɗi.

A gaskiya nakan share ɗakina kaman sau biyu haka a rana. Idan na tashi da safe zan share. Idan na dawo da yamma kafin kwanta zan share.

Ina amfani da mai ne wanda baya sa jiki saurin daukan zafi, sabida idan kuma lokacin sanyi ne, nakan shafa wanda zai rike min jikina sabida daina jin sanyi.

Ina kallon inuwata amma idan ina tafiya nakan tsaya in kalli inuwata wane ɓangare ta tafi sannan ina take kallo ko kuma da daddare lokacin farin wata ina kallon inuwata.

Gaskiya dai, dangantakata da shugaban aiki shine haduwa a gurin aikin da nake, amma bayan haka bani da wani alaƙa da shi ta yanwuntaka na jini in ba abin da ya shafi aikina da shi ba.

A duk lokacin da na ji hayaniya ta yi yawa, bana jin dadi. Saboda hayaniya tana tada hankali, sannan kuma a yanayin da ake ciki da ka ji hayaniya tana da yawa a guri, dole zaka so ka nesa da inda yake da ita hayaniyan.

Ina maganin ce matsaloli na ne ta hanyar abokan shawara. Kafin in gaya masa halin da nake ciki, sai na tabbatar da ina cikin natsuwa. Hayyaci na yana jikina tukum, sannan sai in faɗa musu halin da nake ciki sabida su ba ni shawara.

Rana mafi kyau wadda nake nafi kowacce so da farin ciki, ita ne ranan Juma'a. Ina son ranan nan, sannan ina ganin muhimmancin ta fiye da kowacce rana a rayuwata. Ina jin daɗin ranan yadda ya kamata.

Gaskiya dai wannan number ban iya dubata ba, kuma ban san maya ake dubata ba, sabida har yanzu tunanina bai kai in san meye muhimmancinta ba. Sai na tambaya sannan in tabbatar da ya take me ma amfaninta.

Abin da nake yi idan na kamu da mura, abu na farko shine nakan zuwa, ina zuwa na tambayi likita wane magani ya kamata in fara amfani da shi saboda in ɗauki mataki idan ta fi ƙarfi na kuma saya ta tafi asibiti.